Wanni gidan abinci ka fi so? Eh toh gidan abinci da na fi so, inda na ke zuwa in ci abinci shine West Point. Gaskiya na fi son gidan saboda abincin yana da kyau, yana da daɗi kuma gashi suna da tsabta sannan yana da araha. Gaskiya na fi son abincin West Point yana min daɗi amma akwai sauran wurare haka da na kan je na ci abinci. Irin su Chicken Republic ko Arena, Cornels Arena duka su ma na kan je in ci abinci a wurin amma dai na fi son West Point.

Wane launi ka fi so? Eh to launin da na fi so shi ne sky blue. Gaskiya ina son sky blue sosai. Domin kalan yana min kyau gaskiya. Ko ba a guri na ba ina so in ganshi a gurin ko wani ne. Ina son sky blue colour. Sannan akwai sauran colours ma haka. Dana ke so irin su milik, irin su black blue, irin su cotton colour da white. Suma ina son su da black colour. Duka ina son irin wa'innan colours ɗin.

Me ka yi da safiya lokacin da ka farka. To, lokacin da na farka da safiya, na kamfare wanke hakori na sannan in yi wanka, sannan in shirya, sai in zauna na ci abinci kafin na tafi wurin aiki. Sannan na kan je na gaida mahaifiyata da mahaifina da sauran yayi. Sannan sai yanzu zan shirya in tafi wurin aikina.

Kana da dabbar gida? A'a, gaskiya bani da dabbar gida a yanzu haka. Amma dai ina sa ran mallake ta zuwa nan gaba domin yana da kyau haka. Gaskiya ina son kiwo sosai. Eh, ko kaza haka, ko akuya, ko rago, ko saniya, ko tantabara haka ina so inyi kiwonsu.

Menene yake sa ka kayii dariya? Abinda yake saka ni yin dariya suna da yawa. Musamman dai in ce farkon jiya ka, irin comedy haka, yana sa ni dariya sosai. Da kuma in mun zauna da abokai, muna fira haka. Shima in aka yi abin dariya yakan sa ni dariya sosai gaskiya. Ko idan ina kallon fim haka. In anyi abin dariya sosai.

Wanne abinci yake saka jin daɗi? Eh, togasiya abincin da ke sanya jin daɗi shine shinkafa da wake da mai da yaji. Musamman kuma ace na sha shayi kafin in ci abinci, ina jin daɗi sosai ko kuma ya zama na ci abincin ina shan shayi ina jin daɗin shi gaskiya sosai kam.

Wanne irin fim kake son kallo? Ee to irin fim da nake son kallo suna da yawa. Amma zan iya dan lissafa wasu in san American fim, musamman irin wat fim haka, ko horror films, ko action films, ko irin, da kuma irin Chinese films, da irin su Korean films da Indian films. Sannan anan gida ina san Nigeria films, da irin Hausa films haka Kannywood, na jin daɗin su sosai matuƙa. Sannan na kan kalla irin Arabian films haka. Kuma ina kallan.

Kana iya ɗinka tufafi? A'a, gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba, saboda ni wa tela bane. Amma dai na ka kai tufafi a ɗinka min, in saka. Shine nasan inayi. Amma dai ni da kaina ba na ɗinka tufafi gaskiya.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yi kiran bidiyo musamman ni da budurwata wato masoyi yata da nake so. Nakan kira ta bidiyo kol a WhatsApp ko Telegram. Muyi firanmu mai daɗi. Gaskiya ina jin daɗin hakan. Ina jin daɗin kiran bidiyo wato bidiyo kol yana min daɗi sosai gaskiya. Ina son shi sosai sosai.

Menene abincin da ka fi so? Eh, abincin da na fi so shine shinkafa da wake da mai da yaji. Ina san shinkafa da wake da mai da yaji sosai, sosai sosai. Akwai wasu sauran abincin da nake so amma gaskiya na fi son shinkafa da wake da mai da yaji. Musamman ace in na cin shi, ina san ina shan shayi, mai ɗumi haka. Na jin daɗin shi sosai sosai.

Kana tafiya da sauri? Eh, na kan yi tafiya da sauri idan buƙatar a kan ya taso, sama idan ina sauri in je wajen da zani, ko idan ina tsoron kada wanda yake jira na yi tafiya ko kuma ya latti. Idan wani guri zan je mai muhimmanci, ina tafiya da sauri gaskiya. Ko a ƙafa nake ko a kan abin hawa, na kan yi sauri na ka cewa na isa inda nake so na isa.

Mene ne abin sha da ka fi so? Eh, abin sha da na fi so shine Five Alive. Ina son Five Alive sosai. Gaskiya ina son Five Alive sosai. Na kan yi amfani da shi da safiya da rana ko daddare ko da yaushe. Amma akwai wasu sauran abubuwan shan da nake son su. Irin su peach ko kuma da irin ruwa haka. Sanan ina son yogurt. Sanan ina son coke. Ina jin daɗin su sosai gaskiya amma na fi son Five Alive. Ina son Five Alive sosai shine abin sha da na fi so.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, gaskiya nakan ba da shawara a aiki. Ko a aiki nawane? Ko wane aikin wanne daban. Nakan ba da shawara, wajen ganincewa na tsaya ayi abu mai kyau ayi abin da ya kamata. Ko domin kara samu wasu sababbin customers. Amma idan ana aiki hakanan babu shawara bakomai. Dukomin da iya faruwa gaskiya. Kunga ko rashi yin shawara yana haifar da matsaloli da yawa. Amma yana da kyau ace ana bada shawara a aiki. Ko wana irin aiki ne ace ana bada shawara a kanshi. Yana da dadi hakan sosai, yana da kyau kuma.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh. Kwanta. Na ƙan yi kokari na na cewa na, kulle ƙofa na. Saboda ka isa mun kariya daga irin mugaye mutane haka ko kuma barayi. Na kulle ƙofa na gaskiya sosai ma kuwa. Na kulle ƙofa na sosai sosai. Domin haka abu ne mai kyau. Don wani zai ce bari ya kwanta kafin lokacin kulle ƙofan shi ya yi. Da mun bacci ya ɗauke shi, an riga an samu matsala. Ke nan? Bai kulle ƙofan ba kuma a zo a yi asara. Yana da kyau a ɗinga kulle ƙofa a gaskiya.

Sau nawa kake share gida? Eh to, ya danganta. Da yanayin dattin da gidan yayi. Amma dai nakan share gida aƙalla sau uku a rana. Yana da kyau ace ana share gida akwai takalmi, ko da safe ko da rana ko da daddare. Domin guje ma ƙananun bacteria da manyan su. Yana da kyau ace ana share gida daskiya. Hakan abu ne mai kyau. Amma ace abar gida ba a tsabta ba komai. Shara yana da matuƙar amfani sosai sosai. Yanada kyau ace duk gida da an tashi da safe, yamma a share dare wato ayi shi da safe.